Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina jijjiga jini na musamman da safe. Da safe ina ƙoƙari in ga na jijjiga jini na saboda ni abin da na lura dashi saboda idan har kana training, kana jijjiga jini, kana motsa jikinka, to zaka ƙara lafiya, zai ƙara shigar ka, zaka zama, uh, irin wannan ƙananan cututtukan nan wanda ke damun mutum. To in kana yin amfani da gudu, kana ɗan training kuma kana cin abinci mai kyau, abinci ba wanda zai bame mai sosai ba. Kullum ka ci mai, ya sama, basir da sauransu. To amma muddin za ka ci abincinka, ka ci abinci mai kyau ka zo kuma kaje kayi training, kaje kayi jijjiga jini ka motsa jikinka to za ka ƙara lafiya gaskiya.

Wani irin, wani ƴaƴan itace kake sonsu, gaskiya nafi son ƴanƴan itace kamar lemu, ayaba, kankana, abarba da tufa. Don wa'innan abubuwa idan na same su bana wasa. Ina cin su ne sosai saboda suna ƙara abubuwa daban daban ajikin mutum. Suna ƙara abubuwa daban daban. Don tufa da lemu da abarba da ayaba suna da kyau. Suna ƙara ma jiki abubuwa. To haka, ina bala'in son lemu da ayaba da tufa da kankana da abarba.

Yaya kake son dafa ƙwai? Gaskiya, na fi son dafa ƙwai a soya mun shi, a soya mun shi na fi son shi. Saboda idan aka soya mun shi, musamman na a samu indomie na ta in na sa shi a ciki, sannan ina cina d-- ina cin shi da indomie na. Don in-- sannan kuma ina son wanda za a dafa mun shi a ciki a sa a ruwa ya dafu. Sannan kuma shi yana da daɗi sosai kuma ya saboda shi ina cin shi da shinkafa naga dama zan iya sa shi a shinkafa ko kuma in naga dama zan iya sa cin shi haka ko a indomie ne ina cin shi.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kaina daga sauro wajen amfani da maganin sauro a ɗaki da idan zan kwanta. Don zansashi a ko ina da ina yanda da zan ji sauro zai kashe min sauro. Kuma ina amfani da net wato mosquito net don ya ƙara min, ya kare ni daga duk sauran da zai shigo ɗakina, zai shigo wajena to zai kare ni daga shairin sa, zai kare ni daga cizon sauro. Sauro ba zai samu damar cizo na ba, zai tsaya ne kawai idunga jin kukan shi ta wajen, ta wajen net ɗin amma sauro ba zai taɓa ni ba. Yanda nake kare, yanda nake kare kaina daga sauro ke nan.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi musamman lokacin da nake buƙatar amfani da kuɗi ko kuma in tabbatar kuɗin nawa ne a cikin kaza. To dole zan duba shi, zan duba in ga menene abu a kan shi sannan in tabbatar da ina son in yi kaza, ina san nawa ne a cikin kaza ko kuma nawa ne kaza. To dole zan duba shi sannan kuma dole zan duba shi in tabbatar da abu kaza kaza ne.